Heto abin da ya shafi takalma, a, na fi son takalma, wanda yake rabin rufi wato wanda a turanci ake kiranshi half cover. Ban cika son takalmi buɗaɗɗe gaba ɗaya ba, sa'annan ban cika son takalmi wanda ya, rufe gaba kiɗaya ba wanda a turanci ake kiranshi cover shoe. Na fi son takalmi wanda ya rufe rabin ƙafa sannan ta bayan ƙafafun ya kasance suna a buɗe domin in iya saka safa, in je duk inda zan je saboda bana son sanyi kamar da na gaya maka a baya. Ni mutum ne wanda baya son sanyi, ya taɓa mashi ƙafafen shi. Saboda haka na fi son takalmi mai rabin rufi. Wannann shine zaɓi na.

Eh to gaskiya bamu da WiFi a gidanmu amma ina sha'awar abin. Sai dai matsalar bani da hali da zan iya sakawa ne. Amma na ga yanzu kamfanin MTN suna sakawa mutane wanda za su riƙa yin, za su riƙa yin subscription ya kasance duk wata suna haɗa kuɗi su saka domin su amfana na wannan watan ba tare da sun saka data a wayar su ba. Kamar yadda na ga ƙanina sun saka a wurin kasuwansu wanda hakan ya ba ni sha'awa. Ya sa nima nake kwaɗayin dama ina kasuwanci a wurin mutanen da suke amfani da shi domin nima in amfana da wannan WiFi ɗin.

Eh to ina ajiye kuɗi ne a wurare da dama. Saboda ina da bankuna na zamani sannan ina da asusu na zamani wato wallet wanda suka fi sauƙin harƙalla. Idan ina da kuɗi masu yawa nakan ajiye a bankuna. Idan kuma ba suda yawa wanda nake buƙatan siya da siyarwa dasu wa'yannan nakan ajiye su ne a asusuna na waya wato na yanar gizo. Da su nake amfani wajen siyayya na yau da kullum kamar kayan abinci haka da sauran abubuwa wanda ake buƙatan su a yau da kullum na rayuwa. To ina da bankuna ma da dama wanda ba guda ɗaya ba ne. Ina da Opay, ina da Moniepoint sannan kuma ina da kuda, ina da fairmoney. So kowanne akwai irin kuɗin da nake ajiyewa a ciki. Akwai kuɗin da nake ajiya saboda larura na yau da kullum idan ya taso. Misali, rashin lafiya, kuɗin makaranta da sauransu. Sannan akwai wanda nake ajiye kuɗi kamar yadda na ce maka na cefane da sauransu na buƙatar yau da kullum kenan sannan dana buƙatar inya taso to haka nake ajiya na.

Ina tafiya wurare ne. Idan wurin ya kasance babu nisa sosai, ina amfani da keken hawa in je wa'ƴannan wuraren. Kasantuwan suna kusa ne. Zan iya amfani da keke na kuma hakan zai zame min kaman motsa jini ne a rayuwata domin inganta lafiyana, nake amfani da keke in je wa'ƴannan wuraren. Amma idan wurin ya kasance wuri ne mai nisa wanda keke ba zai iya zuwa ba, to a wannan lokacin zan hau babur har zuwa wannan wurin.

Gaskiya ina matukar jin farinciki sosai ama sai dai ina cika dogaro da albabshi ba saboda na fi ƙarfi ta fannin kasuwa. Mun fi ta yin kasuwa, wato abu da a turance ake ce da shi self-employment na fi ƙarfi ta wannan fannin amma dai akwai abubuwan da nake ɗan aikatawa misali kaman karantarwa domin samin albashi karshin wata kaman leasing haka na gidaje. Nakan yi wa'inan abubuwa domin in samu kuɗin shiga.

Gaskiya ne tun da na taso wasa kala uku ne kawai na taɓa yi a rayuwata. Wasa na farko wanda na fi so wanda na fi yi shine ƙwallon ƙafa. Daga ƙwallon ƙafa wasa na biyu shine wasan ƙwallo na hannu wato table tennis. Sai na uku kuma shine wanka a ruwa. Wa'inin su ne wasannin da suka fi burge ni kuma su ne na fi so.

Eh, kasantuwan ni ina sana'an da ake kiranshi POS ne, wato Point of Sale a turance. Wanda mutum yana buƙatan kuɗaɗenshi ba sai ya je banki ba. Zaizo ya baka kati ka cire kudin sannan kaima ka cire naka ladan ka bashi kuɗin a hannu. To hakan yasa ina motsa jini ne kullum da safe a lokacin da zanje banki ciro wannan kuɗin domin biya wa mutane bukatunsu. Nakan yi amfani da keke na in tafi bankin. Kun ga na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan. Saboda zan motsa jini kuma bukata ta tabiya na curo kudi. Zan ciro kuɗi a banki inzo na rika bawa mutane suna kawo katin su ina cirewa, ina cire nawa ladan sannan in basu kuɗin da na ciro a banki. Kunga wannan abun yana taimako na wajen motsa jini saboda kullum da safe nakan je wannan bankin in ciro wannan kuɗaɗen.

Gaskiya ina kunna sanarwan apps, saboda ni gaskiya na kasance mutum ne mai yawan mantuwa. Kama abin da shafi mining ɗin crypto, akwai wasu abubuwa da nake mining irin su Pi, sidra da sauransu. To waɗannan abubuwan suna amfani da awowi ashirin da huɗu ne. To wani lokaci idan na yi a lokacin da awa ashirin da huɗu zai zagayo, nakan manta. Sai lokaci ya ɗan ƙure banyi mining ba. Amma idan na kunna sanarwan apps, hakan yana taimaka mun a duk lokacin da nake amfani da wayata, zan ga wannan sanarwan in tuna cewa ina buƙatar yin abu ƙazafa yanzu. A wannan lokacin sai in shiga in yi wannan abun.

Gaskiya ba mu abin da na fi so kamar wannan. Saboda hakan yana taƙaita mun yawo da gundarun kuɗi a cikin aljihuna to na kan je shaguna musamman na mutanen da muka saba da su. Idan zan tura musu kuɗi maimakon in ciro kuɗi a aljihuna in basu sai na yi amfani da wayata wajen tura musu kuɗin. Kuma da yake yanzu muna da walet walet na zamani suna taimakawa wajen isar kuɗin da wuri ba kamar bankunan mu na gargajiya ba. Wannan abun, babu abun da gan ji dadin yi kamar sa.

Gaskiya mafi yawancin abokan kasuwanci na, ba gayyatu su nake yi ba, kuma ba na ɗaura wa a online. Mafi yawanci da ke kasuwanci na a bakin titi ne ke yi. Na ɗaura wani tambari wato signboard, wanda hakan ke nuna cewa ga irin kasuwancin da nake gudanarwa, su kuma a wannan lokutan da sun ga wannan tambarin sun san me ake yi sai su zo wurina, su cire kuɗaɗen su, su je su biya buƙatun su.

Gaskiya kasantuwan abubuwa sunyi min yawa. Bani da wannan lokacin dazan iya tsayawa domin kallon wata. Domin alokacin dana fita da rana naje nayi harkokina, nayi kasuwancina, na kanji nagaji sosai. To a wannan lokutan banida wasu abubuwan danake bukata kaman in koma gida, in huta cikin ahalina. Amma hakan ba wai yana nufin bana sha'awan kallon wata bane. Wata yana ɗaya daga cikin halittun Allah wanda suke da sha'awa, suke ban sha'awa wajen kallo. To daliline kawai yasa bana tsayawa kallo, ba wai don bana sha'awa bane.

Gaskiya ina kunna Bluetooth amma ba zan kira shi kullum ba. Saboda magana ta gaskiya ba kullum na ke kunnawa ba. Na fi kunna Bluetooth ne a lokacin da na ke zaune a gida. Ban je ko ina ba. To she n zauna ina ɗan nishaɗi cikin ahalina. To a wannan lokacin na kan kunna Bluetooth in yi amfani da shi. Amma matuƙar na fita waje, wajen kasuwanci na. Toh gaskiya nakan kasance cikin shagulgula wanda hakan baya bani daman in kunna Bluetooth inyi anfani dashi.

Gaskiya wannan ya danganta daga lokuta ne. Ni mutum ne mai son nishaɗi, mai son hulɗa cikin jama'a. Ina son in yi hulɗa a cikin jama'a amma kuma a lokutan da na gaji gaskiya ina buƙatan ƙeɓewa wajen da ba kowa domin in samu natsuwa yanda zan iya yin bacci in huce gajiya ta to sai ya sa a wasu lokuta ina son ɓangaren gidajen masu kuɗi saboda shine yake da wannan abin wanda za ka je wuri tsit babu kowa amma wuraren talakawa za ka ga a koda yaushe cikin sha'ani ake. Za ka ga mutane suna ta harkokinsu ana hayaniya. To a wannan lokutan da nake jin gajiya a jikina bana sha'awan wa'innan wuraren amma a lokacin nake da ƙarfi na nake cikin nishaɗi ina son wuri mai hayaniya.

Eh, ina cire takalma idan na shiga gida kuma ina ganin hakan yana da matuƙar muhimmanci da fannoni da dama da farko tsafta ce. Takalma suna ɗauko ƙura, laka, ƙwayoyin cuta da datti daga waje. Idan mutum ya shigo da su cikin gida, duk wannan datti yana yaɗuwa a ƙasa, kan tabarma da ma kan inda ake zama ko kwanciya wanda zai iya jawo rashin lafiya ko rashin tsafta. Cire takalma yana taimakawa wajen kiyaye muhalli na gida, ya kasance mai tsafta da lafiya ga kowa, musamman yara da masu fama da rashin ƙarfi na jiki. Na biyu, girmama gida ne da al'ada. Al'adarmu da kuma wasu al'ummomi cire takalma alama ce da ladabi da tsaftacewa. Yana nuna cewa mutum yana daraja gidan, yana daraja gidan da mutane da ke cikinsa. Haka kuma yana rage lalacewar tiles, kafet ko tabarma. Saboda takalma na iya jawo karcewa, tabo ko saurin tsufa. Na uku kuma jin daɗi da walwala. Idan ka cire takalma ƙafafunka suna samun iska, ka ji sauƙi da annashuwa musamman bayan gajiyar aiki ko tafiya mai nisa. Zaka iya saka slippers ko tafiya a ƙasa cikin sauƙi wanda ke ƙara jin daɗin zama a gida. Saboda haka cire takalma a gida ba kawai al'ada ba ce har ma da hanya ce ta kiyaye tsafta, lafiya da kuma jin daɗin rayuwa. Idan kowa bi wannan ɗabi'a gida zai kasance mafi tsafta, mafi lafiya kuma mafi daɗin zama.

A'a, ban shan magani kullum sai idan akwai bukata ta musamman. A ganina shan magani ba abu ne da ya kamata a yi ba, ba tare da dalili ba. Domin magunguna ana amfani da su ne idan mutum yana da wata rashin lafiya ko umarnin likita. Idan mutum yana shan magani ba tare da bukata ba, yana iya jawo illa ga jiki ko kuma jiki ya saba da maganin har ya daina aiki yadda ya kamata. Amma ina kula da lafiyata ta wasu hanyoyi kamar cin abinci mai kyau, shan ruwa sosai, yin motsa jiki da samun ishasshen hutu. Idan na ji rashin lafiya, zan je asibiti ko in nemi shawarar likita kafin in sha kowane magani. Wannan hanya tana taimakawa wajen kare lafiya da kauce wa matsaloli a gaba. Saboda haka shan magani kullum ba dole ba, shan magani kullum ba dole ba ne ga kowa sai dai idan likita ya ba da umarni saboda wata cuta ko yanayi na musamman. Mafi muhimmanci shine kula da jiki da bin shawarwarin masana lafiya.

Eh ina jin kukan zakara da safe kuma hakan yana da ma'ana da muhimmanci a rayuwata. Kukan zakara yana zama kamar agogo na halitta da Allah ya halitta domin tunatsar da mutane lokacin farkawa da, da fara ayyukan yini. A ƙauyuka da ma wasu unguwanni. Mutane da dama suna dogaro da wannan sauti wajen sanin cewa lokaci yayi. Na tashi yin sallah ko shirin zuwa aiki da makaranta. Haka kuma kukan zakara yana ba da natsuwa da jin daɗin rai. Domin yana tunatar da mutum da sauyin dare zuwa rana da kuma sabon farawa. Yana sa mutum ya ji yana rayuwa kusa da yanayi da halittu. Ba wai dogaro da na'ura kawai ba. A wasu lokuta ma kukan zakara yana haɗuwa da iska mai sanyi. Da shiru na safe wanda ke ƙara wa zuciya annashuwa da kwanciyar hankali. Bugu da ƙari kukan zakara alama ce ta al'ada. Da rayuwar gargajiya yana tunatar da mutum asalin rayuwa, haƙuri da tsari na lokaci. Saboda haka jin kukan zakara da safe ba kawai sauti bane, yana ɗauke da darasi, tunani da kuma tunatsarwa kan muhimmancin. Fara rana da ƙwazo da kuma godiya amma.

Kayan marmarin da na fi so shine mangwaro saboda yana da daɗi sosai, yana da ƙamshi mai daɗi kuma yana da amfani ga lafiya. Mangwaro yana ɗauke da bitamin C da A waɗanda ke ƙarfafa garkuwar jiki, inganta gani da kuma taimakawa fata ta kasance lafiya. Haka kuma yana taimakawa, yana taimakawa narkewar abinci saboda yana da sinadarin fiber. Bayan ga lafiyarsa, mangwaro yana da sauƙin samu a lokutan damina musamman a ƙasar mu kuma ana iya ci kai tsaye ko a yi ruwan ƴaƴan itace da shi wato the drinks. Yara da manya duk suna jin daɗin ɗanɗanon sa kuma yana iya zama abin nishaɗi a lokacin zafi saboda yana sanyaya jiki idan aka yi jus ko aka saka a firinji. Haka kuma ina son wasu kayan marmari kamar ayaba, tufa da lemu saboda kowannansu yana da nasa amfanin ga jiki. Amma idan zan zabi guda ɗaya da na fi so shine mangwaro saboda haduwar dadi saukin samu da kuma amfani da lafiya.

Eh, ina duba kalanda kusan kullum domin yana taimaka min wajen tsara rayuwa da ayyukana yadda ya kamata. Kalanda tana nuna min ranaku makonni da watanni wanda ke sa in san abin da nake da shi a gaba kamar alƙawura ayyuka, taruka ko wasu muhimman ranaku. Wannan yana rage mantuwa yana kuma taimaka min in yi amfani da lokaci cikin hikima. Haka kuma, duba kalanda yana taimaka min wajen shirya kaina tun da wuri. Idan na san abin da zai zo gobe ko mako mai zuwa zan iya tsara yadda zan raba lokacina in shirya kayan da zan buƙata da kuma kauce wa rikice rikice ko gaggawa. Wannan tsari yana ƙara mini natsuwa da kwanciyar hankali a rayuwa. Bugu da ƙari, kalanda tana taimaka min wajen tunawa da ranaku na musamman kamar bukukuwa, ranakun haihuwa, ko wasu muhimman abubuwa na iyali da al'umma. Wannan yana sa dangantaka ta ƙara ƙarfi domin mutum yana nuna kulawa da tunawa da muhimman lokuta saboda haka duba kalanda kullum al'ada ce mai kyau da ke taimakawa mutum ya kasance mai tsari mai tanadi kuma mai amfani da lokacinsa yadda ya dace.

Eh, yawanci ina kuka kaɗan lokacin yankan albasa kuma hakan awanni da yake faruwa ga mutane da yawa. Albasa tana fitar da wani ƙamshi da sinadari a cikin iska lokacin da aka yanka ta, wanda ke shiga ido, ya tayar da hawaye. Wannan ba kuka na baƙin ciki ba ne, illa kariyar ido ce, domin kare kansa daga abin da ke damun sa. Amma akwai hanyoyi da za su rage wannan kuka. Misali, ana iya, eh, jika wuƙa, da albasa, da ruwa kafin a fara yanka domin ruwa yana rage yaƙuwar sinadarin da ke sa ido kuka. Haka kuma yanka albasa, a wuri mai iska ko kusa da fanka. Yana taimakawa wajen kure ƙamshin. Wasu mutane ma suna saka albasa a firinji na ɗan lokaci kafin su yanka ta, domin sanyi yana rage fitar sinadarin. Duk da haka, ko da idon ido ya yi kuka, ba matsala ba ce domin alama ce cewa ido yana kare kansa. Abi, abu mafi muhimmanci shine a yi aikin cikin natsuwa da tsafta domin a samu sakamako mai kyau, ba tare da wahala sosai ba. Wannan shi ne.

Eh, ina kammala aiki a lokaci ne ta hanyar-- ina kammal aiki a lokaci ne ta hanyar tsara kaina da kuma amfani da lokaci cikin hikima. Da farko, ina fara, ina fara rana da yin jerin abubuwan da ke-- da nake son kammalawa wato wanda a turanci ake kiranshi to-do list. Sannan ina ware mafi muhimmanci daga cikinsu in fara da su. Wannan yana taimaka min in gunj-- in guje ɓata lokaci kan abubuwan da ba su da muhimmanci kuma in maida hankali kan abin da ya fi gaggawa. Na biyu, ina raba manyan ayyuka zuwa ƙananan sassa domin kada su yi mini nauyi, ko su dameni. Idan na kammala ƙananan sassa ɗaya bayan ɗaya, ina samun ƙwazo da, da ƙarin ƙarfin gwiwa har in kammala aikin gaba ɗaya a kan lokaci. Haka kuma ina ƙoƙarin guje wa jinkiri da sakaci kamar yawan amfani da waya ko hira mara amfani yayin aiki. Bugu da ƙari, ina sawa kaina lokaci na musamman domin hutawa kaɗan domin in sabunta tunani da ƙarfi. Wannan yana sa in dawo aiki da kuzari da natsuwa. Idan akwai buƙatar taimako ko shawara, bana jin kunya in nemi taimako domin aikin ya tafi dai-dai. Saboda haka ta hanyar tsari, mai da hankali, raba aiki gida-gida da guje wa ɓata lokaci nake iya kammala aiki a lokaci kuma cikin inganci.

Eh, ina yawan karatu kafin in yi bacci. Domin hakan yana taimaka min in kwantar da hankali da kuma shirya tunani kafin hutun dare. Karatu kafin bacci, yana rage damuwa da gajiyar rana, yana sa zuciya ta samu natsuwa, kuma yana taimakawa bacci yazo cikin sauƙi. Sau da yawa nakan karanta littafi, labari ko wani abu mai fa'ida, wanda zai ƙara ilimi ko tunatarwa mai kyau kamar Alkur'ani mai girma. Haka kuma wannan al'ada tana taimakawa mutum, ya inganta tunani da ƙwaƙwalwa, domin abin da aka karanta kafin bacci yawanci yana da sauƙin zama a rai. Yana kuma hana yawan amfani da waya ko kallon allo na dogon lokaci wanda hakan kan iya hana bacci mai kyau. Saboda haka karatu kafin bacci al'ada ce mai kyau da ke haɗa nishaɗi, ilimi da lafiyar jiki kuma yana taimakawa mutum ya tashi da safe da ƙarin natsuwa da kuzari.

Eh, ina iya ɗinka tufafi a matakin asali kuma ina ganin ɗinki fasaha ce mai matuƙar amfani a rayuwar mutum. Ɗinki yana ba, ɗinki yana ba ka damar gyara tufafi da suka yage, rage ko faɗaɗa su gwargwadon yadda kake so da kuma ƙirƙira sababbin kaya bisa salo da bukata. Wannan yana taimakawa wajen rage ɓata kuɗi domin maimakon sayen sabon kaya, za ka iya gyara tsohon. Haka kuma ɗinki yana buɗe ƙofa ga sana'a da samun kuɗin shiga. Mutum da ya ƙware a ɗinki zai iya ɗaukar aikin mutane ya ƙera tufafi na al'ada, na makaranta, na aiki ko na bukukuwa. Wannan sana'a tana buƙatar haƙuri, kulawa da tsari kuma tana koya wa mutum ƙwarewa da dogaro da kai. Wannan yana taimakawa wajen rage ɓata kuɗi domin maimakon sayen sabon kaya, za ka iya gyara tsohon. Mutum na iya zaɓar launi, zane da salo yadda zuciyarsa ke so ya samar da kaya na musamman da ba kowa ke da irin su ba. Wanna yana kawo gamsuwa da alfahari ga meyin ɗinki saboda haka iya ɗinki tufafi ba kawai fasaha bace illa hanya ce ta taimakon kai, samun riba da nuna basira. Koda mutum bai ƙware sosai ba, koyon asali yana da matuƙar amfani a rayuwa.

Eh, ina son abinci mai yaji, amma ina son a yi shi cikin matsakaici ba mai yaji sosai har ya dame baki ko ciki ba. Abinci mai yaji yana ƙara ɗanɗano da armashi ga abinci. Yana sa cin abinci ya zama daɗi da jan hankali. Yaji kamar barkono, tafarnuwa, citta da albasa suna ba abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman kuma suna sa mutum ya ji da haɗin ci. Haka kuma abinci mai yaji yana da amfanin lafiya idan aka ci shi daidai gwargwado. Wasu yaji suna taimakawa narkewar abinci, suna ƙara zafin jiki kuma suna taimakawa wajen fitar da guba daga jiki ta hanyar zufa. Amma idan aka yi yaji da yawa, zai iya haifar da ciwon ciki, ƙuna a baki ko rashin jin daɗi ga wasu mutane. Saboda haka ina ganin mafi alheri shine a ci abinci mai yaji cikin daidaito. Hakan yana ba, hakan yana ba da damar cin daɗin ɗanɗano da kuma amfani da lafiyarsa ba tare da cutar da jiki ba.

Eh, ina son ɗaukar hotuna. Domin ɗaukar hoto hanya ce mai kyau ta adana tunani, tarihi da kyawawan lokuta a rayuwa. Hoto yana iya kama wani lokaci na musamman, fuska, wuri ko wani lamari da ba za a iya maimaita shiba daidai ba idan mutum ya duba hoto a nan gaba. Yana tuna abin da ya faru, yadda ya ji a lokacin da darasin da ya koya. Haka kuma ɗaukar hoto yana ƙarfafa basira da hangen nesa. Mutum yana koyon yadda zai zaɓi kusurwa mai kyau, haske, tsari da ma'ana domin hoto ya fito da kyau. Wannan yana sa mutum ya fara ganin kyawun abubuwa kusa da shi ko da a cikin ƙananan abubuwa na yau da kullum. Bugu da ƙari, hotuna suna da amfani wajen raba labari da sadarwa. Ana iya amfani da su wajen koyarwa, talla ko bayyana wani yanayi ga wasu mutane cikin sauƙi fiye da magana kawai. Saboda haka son ɗaukar hoto ba kawai nishaɗi ba ne, illa hanya ce ta koyo, adanawa da kuma bayyana ra'ayi da fasaha.

Lokacin da na kamu da mura, ina ƙoƙarin kula da kaina sosai domin in warke da wuri. Da farko, ina samun isasshen hutu da barci domin jiki yana buƙatar hutu domin yaƙar cuta. Haka kuma ina shan ruwa da yawa kamar ruwa, shayi mai zafi, ko ruwan, ko ruwan 'ya'yan itace domin hakan yana taimakawa wajen rage cunkoson majina da ƙarfafa jini. Na biyu, ina cin abinci mai gina jiki kamar miya mai zafi, kayan lambu, 'ya'yan itace musamman lemu ko mangwaro domin samun bitamin C da ke ƙarfafa garkuwar jiki. Idan hanci ya toshe ko maƙwagoro ina iya yin tururi, tururi wato shaƙar ruwan zafi ko amfani da ruwan gishiri domin wanke hanci ko maƙwagoro. Idan alamun mura sun yi tsanani, zan iya shan magani bisa shawarar likita ko mai magani amma ba tare da wuce kima ba. Haka kuma ina guje wa sanyi sosai da ƙura kuma ina kula da tsafta. Da waɗannan matakai, yawanci mura tana raguwa cikin 'yan kwanaki, jiki ya dawo da ƙarfi da lafiya.

Eh, toh abubuwa da dama ne suke sa ni yin dariya. Musamman waɗanda ke kawo farin ciki, annashuwa da sauƙaƙa zuciya. Da farko, barkwanci mai ma'ana da labarai masu ban dariya suna sa mutum ya sakki jiki, ya manta damuwa na ɗan lokaci. Idan mutum ya faɗi magana cikin hikima amma cikin nishaɗi, hakan na iya sa zuciya ta yi daɗi sosai har a yi dariya. Haka kuma abubuwan da ke faruwa a rayuwar yau da kullum ma kan sa dariya. Kamar ƙananan kuskure da ake yi cikin rashin sani ko halayen yara masu ban sha'awa. Toh da yawa, irin waɗannan abubuwa suna tuna mana da sauƙin rayuwa da buƙatar mu kasance masu haƙuri da fara'a. Bugu da ƙari, zama tare da abokai da iyali, hira mai daɗi da tuno tsofoffin labarai masu ban dariya su ma suna sa mutum yin dariya. Dariya tana da amfani sosai ga lafiya domin tana rage damuwa, tana faranta zuciya tana kuma ƙarfafa zumunci a tsakanin mutane. Saboda haka duk wani abu da ke kawo farin ciki, nishaɗi da kwanciyar hankali a zuciya na iya sa mutum yin dariya. Dariya ni'ima ce da ke sa rayuwa ta zama mai daɗi da sauƙi.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma domin hakan alama ce ta tarbiyya, tsafta da kuma girmama mutane. Idan mutum ya yi hamma ba tareda rufe baki ba, yana iya fitar da iska, ƙwayoyin cuta ko wari, wanda hakan baya da kyau ga lafiyar mutanen da ke kusa da shi. Rufe baki yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cututtuka da kiyaye muhalli ya kasance mai tsafta. Haka kuma a al'ada da addini ana koyar da mutum ya rufe bakinsa idan yana hamma domin ladabi ne da kyakkyawan ɗabi'a. Wannan yana nuna mutum yana mutunta kansa da kuma waɗanda yake tare da su. Idan kana cikin taro, a aji ko gaba manya, rufe baki lokacin hamma yana ƙara nuna tarbiyya da kamun kai, bugu da ƙari. Rufe baki yana taimakawa mutum ya rage girmar hamma da kuma dawo da natsuwa da sauri. Ana iya amfani da hannu ko dabino wajen rufe baki tare da juya kai kaɗan domin kada a dame wasu. Saboda haka rufe baki lokacin hamma ba ƙaramin abu bane. Yana da alaƙa da tsafta, ladabi, lafiyar jama'a da kyakkyawar tarbiyya. Wannan ɗabi'a ce mai kyau da ya dace kowa ya riƙa aikatawa a rayuwa.

Eh, ina cin tafarnuwa domin tana da amfani sosai ga lafiya. Koda yake, ina cin ta cikin daidaito saboda kamfinta da ɗan zafinta. Tafarnuwa tana ɗauke da sinadarai masu ƙarfafa garkuwar jiki. Tana taimakawa, tana taimakawa wajen yaƙar ƙwayoyin cuta, rage mura da inganta lafiyar zuciya da jini. Wasu bincike ma suna nuna cewa tafarnuwa na taimakawa rage hawan jini da kitse a jiki idan ana amfani da, ana amfani da ita yadda ya dace. Haka kuma tafarnuwa tana ƙara ɗanɗano da ƙamshi mai armashi ga abinci. Ana iya amfani da ita a miya, shinkafa, nama, kifi da kayan lambu, wanda hakan ke sa abinci ya zama mai daɗi da jan hankali. A al'adarmu ma ana yawan amfani da tafarnuwa wajen girki saboda tana da, tana ba abinci ƙarfi da ɗanɗano na musamman. Amma duk da amfaninta, ina kula kada in yi amfani da ita da yawa domin tana iya sa wari a baki ko ta dame ciki ga wasu mutane. Don haka mafi alheri shine a ci tafarnuwa cikin matsakaici tare da tsafta da kula da lafiyar baki. Saboda haka cin tafarnuwa al'ada ce mai kyau idan an yi ta cikin hikima domin tana haɗa amfani ga lafiya da kuma daɗin abinci.

Eh, ina koyon sabuwar fasaha ne ta hanyar bin tsari da haƙuri domin koyo. Ina buƙatar lokaci da jajircewa. Da farko ina fara da fahimtar menene wannan fasaha, me take nufi da abin da zan amfana da ita. Ina karanta bayani, kallon koyarwa ko sauraron shawarwari daga mutanen da suka riga suka ƙware domin in samu tushe mai kyau. Na biyu, ina fara atisaye a hankali daga mataki mafi sauƙi zuwa mai wahala. Bana jin tsoron yin kuskure. Domin kuskure wani ɓangare ne na koyo. Duk lokacin da na yi kuskure ina gyarawa ne kuma ina ƙara fahimta. Hakan yana taimaka min in gina ƙwarewa a hankali amma cikin tabbas. Haka kuma ina ware lokaci na musamman a kullum ko a mako domin in yi atisaye. Domin ci gaba da maimaitawa yana sa fasaha ta zauna a zuciya da hannu. Ina kuma neman ra'ayi ko shawara daga wasu domin su gyara mini inda na yi rauni. A ƙarshe ina sa wa kaina buri da ƙananan manufofi domin in ga ci gaba a fili. Wannan yana ƙara mini ƙwarin gwiwa da sha'awa. Saboda haka ta hanyar fahimta, atisaye, haƙuri da tsari nake iya koyon sabuwar fasaha cikin nasara.

Eh, abincin gargajiya wanda na fi so shine tuwo da miyar kuka. Saboda abinci ne mai matuƙar daɗi, mai gina jiki kuma yana da asali a al'adarmu. Tuwo, yana ba jiki ƙarfi da kuzari, yayin da miyar kuka take da wadatattun bitamin da ma'adanai da ke taimakawa lafiyar jiki. Musamman wajen narkewar abinci da ƙarfafa ƙashi. Haka kuma wannan abinci yana haɗa iyali da al'umma domin ana yawancinsa tare a gida ko a lokutan taro da bukukuwa. Yana tunatar da mutum al'ada, asali da haɗin kai. Miyar kuka, idan aka yi ta da nama, kifi ko manja da kayan yaji tana ƙamshi da ɗanɗano mai matuƙar armashi. Baya ga tuwo da miyar kuka, ina kuma son tuwo da miyar taushe, fura da nono da ɗan wake domin kowannensu yana da nasa ɗanɗano da amfani. Amma idan zan zabi guda ɗaya da na fi so a gargajiya, tuwo da miyar kuka, tuwo da miyar kuka ne saboda haɗuwar daɗi, sauƙin samu da al'adarmu mai ƙima.

Eh, ina yawan amfani da hannun dama domin shine hannun da aka fi amfani da shi a al'ada, addini da kuma rayuwar yau da kullum. A al'adarmu da Musulunci ana ƙarfafa amfani da hannun dama wajen abubuwa masu kyau kamar cin abinci, shan ruwa, musafaha, bayarwa da karɓa. Wannan yana nuna tsabta, ladabi da girmamawa, da girmamawa ga mutane. Haka kuma amfani da hannu ɗaya a kai a kai yana sa mutum ya ƙware da sauri, yafi samun daidaito da ƙarfi wajen rubutu, aiki, ɗaukar kaya da sauran ayyuka. Ga mutane da dama hannun dama shine mafi ƙarfi da sauƙin sarrafawa saboda ƙwaƙwalwa ta saba da shi tun ƙuruciya. Amma duk da haka akwai mutane da suke amfani da hannun hagu kuma hakan ba laifi ba ne domin kowa yana da yadda Allah ya halicce shi. Abin da yafi muhimmanci shine mutum ya kiyaye tsabta, ladabi da kyakkyawar ɗabi'a a duk abin da yake yi ko mai hannun da yake amfani da shi.

Eh, ina son koyon wata yare domin koyon yare yana faɗaɗa tunani, ilimi da damar sadarwa da mutane daban-daban. Lokacin da mutum ya koyi sabon yare, yana samun damar fahimtar al'adu, dabi'u da yadda mutane ke tunani a wasu ƙasashe ko yankuna. Wannan yana ƙara wayewa da buɗaɗɗen zuciya. Haka kuma, koyon yare yana da amfani sosai a ilimi da aiki. Yana iya buɗe ƙofofin samun aiki, kasuwanci, tafiya da hulɗa da mutane a duniya. Mutum zai iya karanta littattafai, kallon shirye-shirye ko amfani da fasaha cikin sauƙi idan ya fahimci harsuna fiye da ɗaya. Ina koyon yare ne ta hanyar sauraro, karatu, maimaitawa da yin magana a kai a kai. Ina iya amfani da bidiyo, manhajoji ko tattaunawa da mutanen da suka yi, da suka iya yare domin ƙara ƙwarewa a hankali da haƙuri da dagewa mutum na iya sabon yare cikin nasara. Saboda haka koyon wata yare abu ne mai kyau da ke ƙara ilimi, damar rayuwa da kuma haɗin kai a tsakanin mutane.

Launi da na fi so shine shuɗi, saboda yana wakiltar natsuwa, kwanciyar hankali da tunani mai zurfi. Shuɗi yana sa zuciya ta ji sanyi da salama, kuma yana taimakawa wajen rage damuwa da tashin hankali. Shiyasa ake yawan amfani da shi a wuraren aiki, asibitoci da wuraren karatu domin ƙarfafa natsuwa da mai da hankali. Haka kuma shuɗi yana da alaƙa da sararin sama da teku, wanda ke tunatattar girman halitta da kyawun yanayi. Wannan yana sa mutum ya ji bege, faɗaɗɗen tunani da ƙarin ƙwazo. Shuɗi kuma launi ne da ya dace da yawancin sauran launuka. Yana ba da tufafi, zane ko kayan ado kyan gani da tsari. Baya ga shuɗi, ina kuma son kore saboda yana wakiltar rayuwa da lafiya da fari saboda tsafta da salama. Amma idan zaɓi guda ɗaya ne, na fi son shuɗi saboda natsuwarsa da ma'anarsa mai kyau a zuciya da tunani.

Ina ajiye makullai na a wuri guda da aka saba domin in guji mantuwa da ɓata lokaci wajen nema. Yawanci ina ajiye su a kan tebur kusa da ƙofa ko a kan ƙugiya da aka tanada musamman domin makullai. Wannan yana sa duk lokacin da zan fita ko zan shiga gida, zan same su cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Haka kuma, ajiye makullai a wuri ɗaya yana koya wa mutum tsari da kulawa da kayansa. Idan aka saba canza wurin ajiya, yana iya jawo mantuwa ko asara. Wasu mutane ma suna amfani da ƙaramin akwati ko jaka ta musamman domin makullai, musamman idan suna da makullai da yawa. Saboda haka, mafi muhimmanci shine a zaɓi wuri mai sauƙin tunawa, mai aminci, kuma a riƙa mayar da makullai a can a duk lokacin da aka dawo gida domin rayuwa ta kasance cikin tsari da sauƙi.

Gaskiya wasan dana fi so shine ƙwallon ƙafa saboda wasa ne da ke haɗa motsa jiki, haɗin kai da nishaɗi. Ƙwallon ƙafa yana sa jiki yayi ƙarfi, yana ƙara lafiyar zuciya, saurin motsi da juriya. Haka kuma yana koyawa mutum aiki tare da wasu, bin doka, haƙuri da girmama juna. Bayan ga lafiyar jiki, ƙwallon ƙafa yana kawo farin ciki da zumunci. Mutane na taruwa su kalli wasa tare, su yi murna, su tattauna wanda hakan ke ƙarfafa dangantaka tsakanin abokai da al'umma. Yana kuma ba mutum damar fitar da damuwa da gajiya ta hanya mai kyau. Haka kuma akwai sauran wasanni da nake so kamar gudu da wasan kwando, ƙwallon kwando domin suna taimakawa hankali da jiki. Amma idan zan zaɓi guda ɗaya da na fi so ƙwallon ƙafa ce saboda haɗuwar motsa jiki, nishaɗi da kuma tasirin da take da shi a rayuwar mutane da yawa.

Eh, ina tofa miyau ne a wuri da ya dace, kuma mai tsafta, domin kiyaye ladabi da lafiyar jama'a. Idan ina waje, ina neman wuri mai nisa da mutane kamar kusa da ciyawa ko magudanar ruwa inda ba zai dame kowa ba kuma ba zai ɓata muhalli ba. Bana tofa miyau a hanya, a cikin taron jama'a, ko a wuraren da mutane ke wucewa, domin hakan rashin tarbiyya ne, kuma yana iya yaɗa ƙwayoyin cuta idan ina cikin gida kuma, akwai buƙata, ina amfani da banɗaki ko wani wuri da aka tanada, sannan ina wanke hannu da tsaftace wurin idan ya cancanta Wannan yana taimakawa wajen kiyaye tsafta, da kare lafiyar kaina, da ta sauran mutane. Saboda haka tofa miyau ya kamata a yi shi cikin hikima, ladabi da tsafta domin kare muhalli, lafiyar jama'a da kuma mutuncin mutum.

Eh, ina duba daftarin kuɗi akai-akai, domin yana taimaka min wajen sanin yanda nake kashe kuɗina, da kuma tsara kasafin rayuwa yadda ya dace idan mutum yana rubuta abin da ya samu, da abin da ya kashe, zai shi fahimtar inda kuɗi suke tafiya, ya kuma gane inda zai rage barna, ko ƙara tanadi. Haka kuma, duba daftarin kuɗi yana taimakawa wajen shirin gaba Mutum zai iya tsara ajiyar kuɗi, biyan buƙatu na gaggawa da kuma shirya manyan abubuwa kamar saye ko gina wani abu. Wannan tsari yana rage damuwa da rikice-rikicen kuɗi. Bugu da ƙari, yana koya wa mutum ɗabi'ar kulawa, gaskiya da alhaki idan ana lura da kuɗi sosai, ana guje wa bashi mara amfani, da yanke shawara cikin gaggawa. Saboda haka duba daftarin kuɗi al'ada ce mai kyau da ke taimakawa zaman lafiya da ci gaban rayuwa.

A ƙarshen mako, ina shirin amfani da lokacinne domin hutu, gyaran kai, da kuma wasu ayyuka masu amfani Da farko ina so in ɗan huta daga gajiyar mako, in samu ishasshen barci, in kwantar da hankali domin jiki da ƙwaƙwalwa su samu sabuwar ƙarfi Haka kuma ina amfani da ƙarshen mako wajen gyara wasu abubuwa na kaina kamar tsaftace gida, shirya kayayyaki da tsara abubuwan da zan yi a mako mai zuwa. Wannan yana sa in fara sabuwar mako cikin tsari da natsuwa. Bugu da ƙari, ina ƙoƙarin samun lokaci tare da iyali ko abokai, mu tattauna, mu yi nishaɗi, ko mu yi wani, mu yi ƙaramin yawon shaƙatawa idan dama ta samu. Idan akwai lokaci, ina kuma yin karatu, ko koyon wani sabon abu da zai ƙara mini ilimi. Saboda haka karshen mako a gareni, lokaci ne na daidaita rayuwa tsakanin hutu, alhaki, da cigaban kai.

Eh, ina son zama mutum mai kyawawan ɗabi'u, mai gaskiya, haƙuri da kuma tausayi ga mutane. Ina ƙoƙarin zama wanda yake girmama kowa, yana sauraron ra'ayoyin mutane kuma yana taimakawa gwargwadon iko. A ganina, kyakkyawan hali da tarbiyya, su ne ginshikin mutunci da nasara a rayuwa. Haka kuma ina son zama mai neman ilimi da ci gaba a kowane lokaci. Ina son koyon sababbin abubuwa, inganta ƙwarewa da amfani da ilimina wajen amfanar da kaina da al'umma. Wannan yana sa rayuwa ta kasance mai ma'ana da tasiri. Bugu da ƙari, ina son zama mai tsari, mai kula da lokaci da lafiyar sa. Ina ƙoƙarin daidaita aiki, hutu da ibada domin in samu kwanciyar hankali da daidaituwar rayuwa. A ƙarshe, burina shine in zama mutum nagari wanda rayuwarsa za ta zama alheri ga kansa da sauran mutane.

Eh, ina bin ƙa'idodin aiki domin bin doka da ƙa'ida shine gin shikin nasara, amana da kyakkyawar mu'amala a kowane irin aiki. Ƙa'idoji suna taimakawa wajen tsara yadda ake gudanar da aiki, suna kare haƙƙin ma'aikata da na masu aiki, kuma suna tabbatar da adalci da tsari a wurin aiki. Idan mutum yana bin ƙa'idoji, yana rage rikici, kuskure da matsaloli. Haka kuma, bin ƙa'idodin aiki yana nuna mutunci, ladabi da ɗaukar alhaki. Mutum da yake bin doka ana yarda da shi, ana girmama shi kuma ana iya ba shi manyan nauyi da amana. Wannan yana taimakawa wajen haɓaka suna da ci gaban sana'a. Bugu da ƙari, ƙa'idoji suna taimakawa wajen kare lafiya da tsaro a wurin aiki, musamman a wuraren da ke da haɗari. Ko in juna, bin umarni da matakan kariya yana hana haɗurra da asara. Saboda haka, bin ƙa'idojin aiki ba wai dule kawai bane illa hanya ce ta gina amana, samun nasara da kuma tabbatar da ingantaccen aiki mai ɗorewa.

Eh, lokacin da nake jin damuwa, ina ƙoƙarin kwantar da hankalina da kuma nemo hanyoyin da za su rage min nauyin zuciya da farko. Ina ɗaukan lokaci in yi numfashi a hankali, in tsaya na yi tunani domin in baƙwaƙwalwa da mar natsuwa. Wannan yana taimakawa wajen rage tashin hankali da sa zuciya ta fara samun kwanciyar hankali. Haka kuma ina yin wani abu da nake so ko da ɗaɗawa kamar karatu, sauraron waƙa mai natsuwa, tafiya kaɗan ko yin motsa jiki. Waɗannan ayyuka suna taimakawa wajen sauke damuwa da dawo da kuzari. Idan damuwar tana da alaƙa da matsala, ina ƙoƙarin rubuta ta ko tattaunawa da amintaccen mutum domin neman shawara da mafita. Bugu da ƙari, ina tuna duk muhimmancin addu'a da godiya domin hakan yana sa zuciya ta sami ƙarfi da bege. Ina kuma ƙoƙarin raba manyan matsaloli zuwa ƙananan matakai domin su zama masu sauƙin magancewa. Saboda haka ta hanyar numfashi mai kyau, yin abin da nake so, neman shawara da dogaro da Allah, nake iya rage damuwa da samun kwanciyar hankali a rayuwa.

Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki domin hakan yana taimakawa wajen kula da kuɗi da kuma inganta tafiyar da aiki yadda ya dace. Idan mutum yana rubuta duk abin da ya kashe kamar kayan aiki, sufuri, gyara ko sauran buƙatu, zai fi sauƙin sanin inda kuɗi suke tafiya da kuma yadda za a rage ɓarna. Haka kuma rubuta kashe kuɗi yana taimakawa wajen yin lissafi da kasafi. A nan gaba, mutum zai iya tantance riba da asara, ya ga wanne ɓangare na aiki yake cin kuɗi sosai sannan ya nemo hanyar gyara ko inganta wannan. Yana taimakawa wajen yanke shawara mai kyau da ci gaban kasuwanci ko sana'a. Bugu da ƙari, rubuce-rubucen kashe kuɗi suna da amfani wajen gaskiya da amana musamman idan aiki tare da wasu mutane ko ana buƙatar bayar da rahoto. Yana kuma hana rikice-rikice da mantuwa. Saboda haka rubuta kashe kuɗin aiki al'ada ce mai kyau da ke taimakawa tsari, riba da nasara aiki a dogon lokaci.

Gaskiya na fi son fanka. Kodayake AC ma yana da nasa amfanin. Fanka yana da sauƙin samu, baya shan wuta da yawa, kuma yana ba da iska mai daɗi ba tare da sanyaya ɗaki fiye da ƙima ba. Haka kuma fanka yana da rahusa wajen saye da gyara, kuma ana iya amfani da shi ko da wuta ba ta da ƙarfi sosai ko ana amfani da janareta. Bugu da ƙari, fanka yana ba jiki damar sabawa da yanayin zafi a hankali ba tare da canjin sanyi mai tsanani ba, wanda wani lokaci AC kan iya jawo mura ko ciwon maƙogwaro ga wasu mutane. Fanka kuma yana da sauƙin motsawa daga ɗaki zuwa ɗaki, yana da amfani musamman a gidajen da ba su da manyan na'urorin sanyaya ɗaki. Amma duk da haka, a lokacin zafi mai tsanani sosai, AC yana da amfani wajen rage zafi da sauri da kuma samar da yanayi mai sanyi sosai. Saboda haka, zabi tsakanin fanka da AC yana dogaro ne da yanayi, hali, da kuma ikon kuɗi. Amma a gare ni, fanka ya fi dacewa saboda sauƙinsa, tattalin arzikinsa, da lafiyarsa.

Ina sasanta rikici a aiki ne ta hanyar hikima, haƙuri da sadarwa mai kyau. Na farko, ina ƙoƙarin sauraron ɓangarorin da abin da ya shafa ba tare da son zuciya ba domin in fahimci ainihin matsalar da abin da kowa yake ji ko yake so. Sauraro mai kyau yana rage zafi da fushi kuma yana sa mutane su ji ana girmama ra'ayinsu. Na biyu, ina magana cikin ladabi da natsuwa, ina guje wa zagi ko ɗaga murya. Ina ƙoƙarin bayyana matsala a fili sannan in nemi hanyar da za ta amfanar da kowa. Sau da yawa, fahimta da sassauci suna kawo mafita fiye da tilas ko gardama. Haka kuma, idan rikicin ya fi ƙarfin mutum ɗaya, ina neman taimakon shugaba ko wanda yake da alhakin sasanci domin a warware matsalar cikin adalci da bin ƙa'ida Muhimmi shine a kiyaye mutunci, zumunci da manufar aiki gaba ɗaya. Bugu da ƙari, ina koyon darasi daga duk wani rikici domin in guji maimaituwar sa a gaba ta hanyar inganta sadarwa, bayani a lokaci da mutunta bambancin ra'ayi. Saboda haka, sasanta rikici a aiki na buƙatar haƙuri, fahimta, ladabi da neman zaman lafiya fiye da nasara ta kashin kai.

Eh, gaskiya rubutuna yana da kyau domin ina ƙoƙarin rubutu cikin tsari, tsabta da sauƙin karantawa. Rubutu mai kyau yana da muhimmanci sosai musamman wajen sadarwa, karatu da aiki. Idan rubutu ya kasance a sarari kuma baya rikitar da ido, wanda yake karantawa zai fi fahimta cikin sauri kuma hakan yana rage kuskure da rikicewa. Haka kuma rubutu mai kyau yana nuna tsari da kula da aiki. Mutum da yake rubutu cikin tsabta yawanci ana ɗaukarsa a matsayin mai natsuwa, mai kulawa da alhaki. A makaranta ko wurin aiki rubutu mai kyau yana taimakawa malamai, shugabanni ko abokan aiki su fahimci saƙo da bayanai ba tare da wahala ba. Bugu da ƙari ina ƙoƙarin inganta rubutuna ta hanyar yin atisaye rubutu a hankali da kula da yadda nake tsara haruffa da layi. Duk da haka na fahimci cewa kowa yana da irin rubutunsa na musamman kuma abin da yafi muhimmanci shine rubutu ya kasance a bayyane, mai tsabta kuma mai isar da saƙo yadda ya dace. Saboda haka eh rubutuna yana da kyau kuma ina kokarin ci gaba da ingantashi domin ya zama mai amfani, sauƙin karantawa a kowane lokaci.

A'a, bana son cije farce domin hakan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce kuma tana iya cutar da lafiya. Cije farce na iya sa ƙwayoyin cuta su shiga baki saboda hannaye suna taɓa abubuwa da dama a rana, kamar ƙofa, kuɗi, waya da teburi. Idan aka kai farce baki, ƙwayoyin cuta na iya haifar da ciwon ciki, mura ko wasu cututtuka. Haka kuma cije farce na iya lalata siffar hannu da farce, yasa su zama marasa kyau ko suyi rauni. Wani lokaci ma yana iya jawo ciwo ko kumburi a gefen farce wanda kan zama matsala ga mutum. A fannin tarbiyya da kamanni ma, mutane da yawa suna ɗaukar cije farce a matsayin rashin tsari ko rashin kulawa da kai. Idan mutum yana da wannan ɗabi'a, yana da kyau ya nemi hanyar rage ta, kamar yawan yanke farce, shagaltar da hannu da wani abu, tunatar da kansa duk lokacin da zai kai farce baki. Wannan yana taimakawa wajen gyara ɗabi'a da kiyaye lafiya. Saboda haka gujewa cije farce yana taimakawa wajen tsafta, kyawun kamanni da kare lafiyar jiki gaba ɗaya.

Yawanci ina fara aiki da safe kusan ƙarfe takwas na safe. Domin wannan lokaci ne da ƙwaƙwalwa take sabo, jiki yana da kuzari kuma hankali yana a shirye don yin aiki mai inganci. Fara aiki da wuri yana taimaka min in tsara ranar ranar yadda ya kamata, in kammala manyan ayyukka tun da wuri kuma in rage cunkoson aiki a ƙarshen rana. Haka kuma, fara aiki da safe yana ba ni damar amfani da hasken rana da shiru na safiya wajen mai da hankali sosai. A wannan lokaci, hayaniya da gajiyar rana ba su yi yawa ba, don haka aikin yakan tafi cikin sauƙi da natsuwa. Amma a wasu lokuta, lokaci na iya sauyawa gwargwadon yanayin aiki ko alhakin da ake da shi. Duk da haka, abu mafi muhimmanci shine a fara aiki akan lokaci, a kasance cikin shiri kuma a yi aiki da ƙwazo domin samun sakamako mai kyau a rana.

Dangane da abun da ya shafi fure, nafi son fure wanda yake kore sosai musamman da lokacin damuna. Wanda ruwa ya dake shi yayi kyau, yayi kore sosai. To babu furen da ya fi bani sha'awa kaman irin wannan kalan. Sannan kuma abu na biyu da nake so a cikin fure, ina son fure mai ƙamshi. A cikin fururruka akwai wani fure da yake da ƙamshi musamman ma da daddare wanda na manta sunanshi. Amma wannan furen yana ɗaya daga cikin furen da suke sakani nishaɗi, suke sakani farin ciki a kowane lokaci danaji ƙanshin wannan furen sai inji, inji ni a cikin nishaɗi da annashuwa da farin ciki.

Ei to magana ta gaskiya, a wannan fannin gaskiya bana aiki karkashin kowa. Abin da nake nufi shi ne bana aikin gwamnati, ina cin gashin kaina ne. Saboda haka nakan je wurin aiki a duk lokacin da na ga dama. Na zaɓi yin haka ne saboda yin aiki karkashin wani, ah yana rage wa mutum 'yanci. Ba ka da daman ka zartar da wasu abubuwa. Za ka iya tashi wani lokaci kaji kana jin kasala ba ka da buƙatar zuwa aiki. Za ka iya zama a gida ka huta abinka. Amma idan ya kasance kana aiki karkashin wani, to ba ka da ikon da za ka zartar da wani abu. Ko ka ce za ka huta, wani lokaci za ka ji kasala, ka ji kana buƙatar tarayya da ahalinka. Amma ba ka da wani ikon in dai kana aikin gwamnati ko kana aiki karkashin wani. To amma idan kana kasuwancinka, kana yin sana'an ka kai kaɗai, to kana da ikon wani lokaci ba tare da wani dalili ba ka zauna a gida ka huta ba tare da ka fita ba. Sa'an nan wani lokaci wani ɗan rashin lafiya wanda dai bai taka kara ya karye ba yana iya kama ka. Amma idan kana aiki karkashin wani, haka nan dole za ka tashi da wannan rashin lafiyar ka tafi wajen aiki. Misali, wani lokaci mutum yana iya tashi da mura yaji jikinshi ya yi gaɓoɓin shi dai sun sake baya buƙatar ya je aiki. A wannan halin zai zauna a gida. Amma idan aikin gwamnati yake mura ciwo ne wanda bai kai ya hanashi zuwa aiki ba. Wani lokaci kuma mutum yana iya jikinsa yana ciwo, shi ma idan yana aiki karkashin wani baya da ikon da zai je wannan aikin. Saboda haka sai na zaɓi in yi aiki ba karkashin kowa ba, in riƙa cin gashin kaina. Wannan shine dalili.

A gaskiya a shekarun baya mun kasance masu amfani da itace amma yanzu kasantuwan zamani an samu ci gaba na abubuwa na more rayuwa. Yanzu gaskiya ba kasafai muke amfani da itace ba, sai dai idan wani babban sha'ani ne kamar biki na aure ko ko suna ko ko walima daya shafi na saukan Alkur'ani da dai sauransu. Amma idan ba wannan dalilan ba, gaskiya yanzu ba mu amfani da itace. Mufi karkata ne wajen abin girki mai amfani da wutar lantarki wanda da Turanci ake kiranshi electric cooker. Idan ya kasance kuma babu wuta a lokacin da muke buƙatan girki to muna amfani da iskar gas ne wajen dafa abinci da ɗumama ruwan wanka da kuma dafa ruwan shayi. Idan kuma ya kasance a dai dai wannan lokacin da muke buƙatan girki ko amfani da wani abu na wuta mukan yi amfani da gawayi a lokacin da bamu da gas wato a lokacin da gas ɗin namu ya ƙare kuma babu wutar lantarki to abu na uku da muke amfani da shi shine gawayi. Waɗannan su ne abubuwan da muke amfani da su.

Gaskiya a halin yanzu bana amfani da kandir, saboda gaskiya an samu ci gaba na zamani wanda kusan a shaguna ma gaskiya ban cika ganin kandir ba. Saboda akwai abubuwa da yawa da aka samu na ci gaba kamar wutar lantarki, sola da dai sauransu. To mu gaskiya yanzu haka muna amfani da sola ne a gidanmu idan babu wutar lantarki. Sannan muna da amfani da fitila na rechargeable wanda ake cajin shi da wutar nepa. To wannan ya taƙaita mun amfani da kandir. Kuma idan ina son haske wanda bai da haske sosai nakan kunna wannan sola ne in yi amfani da shi.

Eh, a duk lokacin da na farka da safiya, nakan fara da yin godiya da addu'a sannan in wanke baki da fuska. In gyara kaina, bayan haka nakan sha ruwa ko shayi kaɗan. In duba wayata na ɗan ga sakonni sannan in shirya abin da zan yi a ranar, ko aiki ne ko wasu abubuwa na gida. Hakan yana sa in fara ranar cikin natsuwa da kuma tsari yanda ya kamata.

A gaskiya ban iya tuƙin mota ba tukuna. Ban samu damar koyon tuƙi ba saboda wasu dalilai kamar rashin lokaci da kuma rashin wanda zai koyar da ni a wannan lokacin. Yawanci nakan yi amfani da abin hawa na haya ko na jama'a idan zan je wani wuri mai nisa. Haka kuma idan zan je wurin da baya da nisa nakan yi amfani da keken hawa ta in tuƙa zuwa wannan wurin. Shiyasa ban jin matsalan ba sosai bana koyon tuƙi da wuri amma ina da niyyar koyon tuƙi nan gaba idan na samu lokaci da damar yin hakan domin na san yana da muhimmanci kuma yana sauƙaƙa zirga-zirga sosai wallahi.

Eh, ina amfani da na net din sauro musamman daddare saboda sauro suna da yawa kuma suna iya hana mutum barci. Yana taimaka min in yi barci cikin kwanciyar hankali ba tare da cizon sauro ba kuma yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da dai sauransu. Tun da na fara amfani da shi, barcina ya fi daɗi sosai.

A'a gaskiya ban saba rera waƙa lokacin wanka ba, saboda ina ƙoƙarin bin abin da addinin musulunci ya koyar game da tarbiyya da kiyaye harshe da tunani. A wurina wanka lokaci ne na tsafta da natsuwa kuma nakan fi so in yi shuru ko in yi zikiri da zuciya ta maimakon waƙa. Ina ganin hakan yana taimaka min in kasance cikin ladabi da natsuwa kuma yana sa tunanina ya kasance a kan abubuwa masu amfani. Haka kuma ina ƙoƙarin guje wa abubuwan da za su iya rage mun kai ko shagaltar da zuciya daga abin alheri. Shi ya sa na fi jin daɗin yin wanka cikin shuru da tsari. Ina mai godiya da ni'imar lafiya da ruwa da Allah ya bamu, alhamdulillah.

Eh, ina da takalma kusan guda huɗu zuwa biyar haka. Ba yawa sosai amma suna wadatar da buƙata. Ina da na aiki da na kan sa kullum. Akwai na fita na musamman idan zan je biki ko taro. Sannan akwai na wasanni, misali kamar ƙwallon ƙafa saboda ni gaskiya ina sha'awan ƙwallon ƙafa sosai. Ina ƙoƙarin kula da su sosai. Ina wanke su da gyara su idan sun lalace domin su daɗe suna yi min amfani. A wurina ba yawan takalma ne yake da muhimmanci ba, sai dai inganci da yadda suke sa mutum ya ji dadin tafiya da kwanciyar hankali. Wannan ya sa nake son wa'ennan takalman guda huɗu. Da zan samu wani irin wa'ennan guda huɗun, gaskiya da na ƙara siya amma yanzu sun yi wahala ne ba a samu irinsu na da ne masu inganci.

Eh, ina iya yin barkwanci, amma ba kowane lokaci ba. Nakan yi shi sai dai idan yanayi ya dace kuma mutanen da nake tare da su suna buɗe zuciya. Ina son barkwanci mai tsafta wanda baya ɓatawa kowa rai, babu kuma izgili a ciki, babu batsa da dai sauransu. Domin dariya tana rage damuwa kuma tana ƙara kusanci tsakanin mutane. Wasu lokuta nakan yi barkwanci kaɗan domin in sa hira ta yi daɗi amma ina kuma kiyaye iyaka domin kada ya zama abin da zai ɓata wa wani rai ko ya jawo matsala. A wuri na, barkwanci hanya ce ta nishaɗantarwa da kuma gina kyakkyawar mu'amala da mutane.